Cin abinci a kwano ɗaya yakan ƙara danƙon zumunci. Wannan al'ada ce ta malam Bahaushe wanda muka samo ta tun daga kakannin kakanninmu. Raba abinci yana raba kawuna, saboda mu a da idan ka tarar zaka ga wannan idan ya tashi uba ɗaya ne amma kuma kowa mahaifiyarsa daban. To ba ma mutum zai gane cewa wannan ba mahaifiyarsa ba ce ba har sai ya kai wani munzali na wasu shekaru da ya cika cikakken mutunci. Sannan zai gane ba mahaifiyarsa ba ce ba saboda yadda zai zo ya kwana a wannan ɗakin haka zai kwana a ɗakin. Yadda zai kwana a kishiyar mahaifiyarsa haka zai kwana a cikin ɗakin mahaifiyarsa. To mu saka kwano mu ci abinci ko a yanzu da nake da ni da 'ya'yana mukan zuba abinci a cikin faranti mu ci tare da ni da su saboda wannan cin abinci tare da iyali yakan ƙara shaƙuwan juna. Kowa kuma ya san babu banbanci tsakanin wane da wane. Da abin da yake gaban wane shine naka, abin da baya gaban wane baya gaban ka. To wannan al'ada ta cin abinci a tare a kwano ɗaya mu al'ada ce ta Hausawa tun kakannin kakanni. Haka muka taso, haka gani ana yi. Ku nan muna yi babu kuma canjawa saboda yana ƙara shaƙuwa da danƙon zumunci. Da kuma a cikin cin abincin za ku iya fahimtar duk wani halayya ta mutum. Wane yana da saurin hannu ko yana yana da saurin ci. A nan za ka koya mashi tarbiyya yadda zai gyara rayuwarshi.

A gaskiya na fi son dabino. Ina son dabino. Ace na same shi da, ah, wannan cucumber. Ina son sa sosai. Idan na same shi da cucumber na haɗa. Wannan kamar sunna ce ta Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama ka samu dabino da cucumber ka haɗa ka ci. To ina son wannan in saka zaƙin ruwan cucumber nan yana fitowa ga daɗin dabino. In kuma ban samu wannan ba, na kan samu kankana mai zaƙi, mai ruwa in sha haɗe da lemo. In kuma wani zubin daɗi ya yi daɗi, na kan samu ayaba in zuba ta da madara in markaɗa, in dinga sa ɗan abin zuƙarwa. Wannan ina, ina sha a cikin kofi. Ina son waɗannan 'ya'yan barbiya amma gaskiya, gaskiya ko yanzu ina da dabino a gida na da nake ci koyaushe. Saboda ni dabino na mai da shi tamkar wani daga cikin abubuwan jin daɗi na cikin rayuwata. Ina shan dabino sosai fiye da kowane abun da ake sayarwa a kasuwa.

A abinda mu a al'adance na Hausawa duk gida da yake muna da gida muna da suraye kamar zaka samu wani gida soro ɗaya soro biyu soro uku domin duk inda muke mukan ɗauki wannan kwandon abin zuba shara ko irin na kaba ne ko irin na kwando na zamani ko kuma irin wani abu sai mu kai soro mu ajiye. A nan duk inda aka gama shara tsakar gida da cikin ɗakuna nan za'a je soro sai a juye ta. Idan ta cika kuma sai a ɗauka sai a kai kuma inda ake tanada domin zuba shara mai yawa wanda wanda ka tafila l za ta zo motar kwashe shara da ita da ɗiban masu ɗiban shara su kwashe. Mu a al'adance muna ajiye kwandon sharan mu a cikin soro ba a ko'ina ba.

A masa waina muke ce mata. Muƙuyu a hausance mu nan da ita masa yan Bauchi ne suke ce mata masa. Mu kuma anan Kano mukan ce mata wainar shinkafa. Ita wainar shinkafa akan jiƙa shinkafa. Idan aka jiƙa shinkafa ta ɗan tsumu kamar da daddare ka jiƙa ta zuwa da safe, kana tashi da safe kaɗan zuba albasa ka kaɗan yayyan ka albasa. Idan ka yayyan ka albasa sai ka niƙa ta. Idan ka niƙa sai ka zo kaɗan zuba yeast ɗinka da baking powder. Da baking powder idan ka zuba yeast da baking powder sai kuma kaɗan zuba sukari sai ka karkaɗa shi ka jujjuya sosai yanda sugan zai shiga. Sai ka rufe ta a guri mai zafi yan da za kai ka ɗora ko wani maya fi haka ko wani bargo a kanta idan kuma da rana sai ka saka ta a wurin rana. Ka rufe ta a cikin tukunya. To idan ka bata minti talatin ta yi wuta ɓurwa sai ka ɗauko tandarka tandarna tanda muke ce mata ko mace tandare. To sai ka ɗauko wannan tandari ɗin sai ka ɗora akan ko gas ɗinka da kake girki ko kuma a cikin gawayi da kake girki. To idan ka ɗora sai a zuba mai sai kuma a dinga ɗebo ta ana zubawa a cikin wannan tandiri ɗin. Daidai kuma daidai bakin wannan tandiri ɗin tana zuwa sai ta soyu sai a ci tu. Wannan ake wainar, wainar shinkafa kenan ko mace mata wainar masa yanda yan Bauchi suke cewa.

Koda ya ke ni dai ba ni da ƙauye. Gaskiya babana an haife shi a nan cikin garin Kano a cikin Muninsifal. Wata unguwa da ake ce bakin ruwa. Baba ta an haife ta a Yakasai ni kuma an haife ni a Kofar Mata. To gaskiya bamu da ƙauye da muke zuwa. Sai dai irin haka idan ka tafi ko ɗaurin aure ko wani abu, idan ka je, mutanen ƙauye suna da tarban mutum sosai, hannu bibbiyu. Sannan kuma idan suka ga baƙo ya shigo, to za su gane shi saboda ba su da yawa. Suna ganin baƙo zai shigo, za su gane kai baƙo ne ba ɗan garinsu bane ba kai. To mutanen ƙauye suna da karama. Za su kawo maka ruwa, za su kawo maka fura, za ka sha da nono. Sannan kuma in za ka tafi idan lokacin an yaye abin gona ne, za a haɗa ka da wake da wani abin a baka ka tafi da shi. To, gaskiya mutanen ƙauye akwai tarban mutum hannu bibbiyu idan suka zo. Sai dai kuma yanzu yanayin rayuwa, wannan hanyoyin nasu duk ba su da kyau da kuma rashin tsaro da ake ta fama da shi. Ni in aka ce min ƙauye ko tunanin zuwa ma bana yi.

A alhamdulillah, gaskiya ne yanzu da yake da burtsatse na ke amfani da shi, ake ce masa bawul. Ni da shi na ke amfani, kuma yanzu ni rabo nama da in sai wani ruwa tatacce ko wani abin. A'a, wannan ruwa ya fi kowane ruwa kyau, tunda shi ba a saka mai kowane, kowane irin sinadari ba. Hakazalika kuma ba a saka mai ka kowane irin nau'i na rashin lalacewa a cikinsa ba. To, nakan shi nake sha. Ina amfani da shi nai wanka na, na sha nai komai da komai. Da yake yana da daɗi, ba wani irin mai zartsi ba ne. Yanda ka san ruwan famfo wanda aka saka mai wannan sinadarin haka, ruwan bohol ɗina yake? To, ni gaskiya ruwan bohol nake amfani da shi. Bana amfani da ruwan, ruwan ko pure water ko wani abu to, su kuma wannan ruwan bawul shi ruwa ne daga Allah, ruwa ne tatacce, mai inganci, mai ƙara lafiya. Babu wani sinadari ko wani abu a cikinsa. To, shi saboda haka. Amma wasu mutanen da zaka ga suna cikin wani yanayi na rashin ruwa, sai sun ɗebo ruwan sun dafa shi. Idan suka dafa shi, sannan su bar shi ya kwanta. Idan ya kwanta, sannan su tace na sama. Bayansu damun saboda dafawan an kashe duk wasu ƙwayoyin cutar, sannan su dafa ƙasar kuma su zubar da ita. Wannan na saman kuma su saka wata irin yadi. Haka ne, zara-zara kamar rariya muke ce masa, sai su tace shi. Idan suka tace shi, to duk ƙasar za ta fita, sai su ajiye kuma su riƙa amfani da shi.

Ai muna da yawa a gidan mu. Muna da yawa dan mu mu bakwai ne da aka haifa a gidan mu. Ah biyu yanzu Allah ya musu rasuwa, saura mu biyar. A cikin mutum biyar dinnan mutum ɗaya ma yana da ƴaƴa wajen goma sha biyar. Yana da jikoki wajen guda ashirin shi kaɗai kawai. Yanzu kuma raguwan mu da muka yi aure sai da muka girma sosai muka yi aure bai mushe ƴaƴa biyu ba zuwa mai ƴaƴa biyar, sai mai ƴaƴa ɗaya sai mai ƴaƴa biyu ko uku. To gaskiya dangin mu basu da na dai jini haka wanda ku ke uwa ɗaya uba ɗaya mu bakwai ne. Amma kuma zuri'an mu da muka fito a cikin jahar Kano zuri'a ce babba wanda ake ce mata bin Muhammadu wanda idan ka karkaɗe zuri'an mu a jahar Kano ka raba Kano gida biyu, ainihin ƴan jahar Kano to zamu ɗauki awa kamar dai da rabi na mutanen jahar Kano yawan zuri'an mu kenan.

Idan aka yi wuta ta mako ɗaya ai babu, babu wannan, ba. Babu daɗi ai. Ai wuta tana ɗaya daga cikin mutum ya saba da shan fanka, ya saba da zama cikin sanyi a zo a ce babu wannan wutar. To ko waya ma idan mutum babu wuta a ina zai yi in babu wuta babu caji to ita kuma wayar takan ɗibewa mutum kewa na rage yawan tunanin zama da kai. Sannan kuma in maganar dafa abinci ce ai kaga dole a samu abinda zaka dafa wanda ka san in ka dafa zai ƙare yau saboda gobe ba inda zaka sa shi a firiji bare ya kwana. To dole a iya abinda zaka dafa kayi amfani da shi iya yau shi zaka dafa saboda ka san babu wuta firiji zai lalace saboda haka sai ka kuma dafa na gobe. Saboda haka kullum mu muna tunanin rashin wuta ai ba ƙaramin bala'i bane ba. Don yanzu a rayuwa ai ba za'a iya rayuwa babu hasken wuta ba saboda ko don cajin waya da zaka dinga yi kuma ita waya in ba bata nan hannunka shikenan hankalinka ya tashi, saboda yanzu duk kasuwanci ya koma na zamani akan wayar ake yi.

Ahh guri ne da yake da cunkoso na mutane kala kala da baƙi da wanda suke shigowa daga waje da wanda suke kuma guri ne da zaka shiga a kan bene yake. Idan ka shiga akwai ofis din yara a ƙasa, sai can kuma akwai ofis ɗin maigidana da wani kuma ofis ɗina. So, ina guri ne da yake da. Baya dai da hayaniya tunda bamu da yawa sai yara a ƙasa da suke kula da abubuwa. Mu kuma muna sama da ni da shi yayana maigidana. To guri ne na cunkoson mutane, guri ne na baƙi da suke shigowa a kula kulli yaumin su fita. Saboda haka gurin aikin mu a cike yake ko yaushe kana karɓar baƙi.

A'a, na fi son in bi titi haka da zai kai ni ba ainihin kwalta ta wajen gidajen, wani layi da ake cemar tunga anan daurayi gidan mahaukata. Saboda idan na miƙe kawai na san ina miƙewa, na fito daga kwanar gidana. Mun tuna biyu, in na ɗau hanya kawai wannan titin zan bi in miƙe har ya kai ni kan kwalta kuma da zan hau in bi babban titi. To gaskiya na fi son binsa sosai kuma koyaushe, koyaushe ita nake bi. Sannan kuma ita hanyar dai duk da dai ba ta da kyau, babu kwalta a kanta ga gajan irin kwari da tudu'in na, na ruwa anyi damina barema idan aka yi ruwa haka. Hanyar babu daɗin bi, kana tafi kana ta girgiza. Abin hawanka yana ta girgiza amma tana da sauƙin bi wajen kai ka titi fiye da raguwar wanda sun fi wa' yannan lalacewa.

Alhamdulillah idan Allah ya tashe ni, ni da safiya na tashi da safe. Bayan nayi sallar asuba in koma, dan ba ta yi sallar asuba in kuma na tashi nayi sallar asuba shi kenan. Zan sha zuma na, in ɗan sha rubutuna, inyi tofina in tashi. Idan na gama dai ina son shan zuma da safe. Zuma ba? Kafin in ci komai ina son shan zuma. Idan na sha wannan zumar, na karya zan sha ruwa kuma idan na sha ruwa zan ɗan jima, cikina ya watssake. Idan ya watssake sannan kuma sai in ɗauka kuma sai in sha, haɗa tea na sannan in haɗa da cincin in ci. Idan na haɗa da cincin kuma sai in ɗauko wayata. Idan na ɗauko wayata zan yi sallar walaha. Idan na yi sallar walaha na gama sai kuma in ɗauko wayata, sai kuma in kunna data. Idan zan je kasuwa in kuma ba zan je kasuwa ba sai in zauna in kunna data ta in ci gaba da kasuwancina na waya. To haka za a yi tayin kasuwancin sai lokacin sallah kuma a tashi a yi. Idan kuma an ƙara komowa lokacin sallah bai yi ba kuma ka zo ka ci gaba da taɓa waya ana ta kasuwanci haka har kuma i yanzu. Haka yanzu har asuba ina nan ina taɓa kasuwancina.

A wannan al'ada ce ta mu ta Hausawa. Yanzu idan ka zo gidan mutum ba kwanta ko ka je gidan yayanka haka in za ka tafi zai ce ma tu wane a gai da gida, ka gai da Malam Ibrahim, ka gai da Awwalu, ka gai da Habu, ka gai da sani. Ka ce wa Hajiya yaya jikin nata. Ka ce wa Lado da Allah da Annabi idan ya haɗa wankin nan ya kawo mun. To duk irin wannan abin akan yi shi al'adance ne, kuma a gundillar idan yana so ya gaya maka wanda lokacin da kuke tare kuna ta hira ce ta aimantakewar duniya. Bai gaya maka wannan saƙon ba amma idan ka tashi za ka tafi zai ce ma ka gai da gida, ka gai da wane, ka gai da wane, ka gai da wane, ka gai da wane. Saboda me? Kar ka ce masa be ma ya manta da wannan a'a duk yana sane da su. Shi ya sa ya ce ka miƙa musu gaisuwar sa. To wannan al'adan mu ce ta Hausawa wanda muke yin ta kuma shekara da shekaru. A haka muke duk wani babba da cikakken bahaushe. Idan ka zo barin gidansa sai ya ce to ka gai da gida, ka gai da wane, ka gai da wane, ka gai da wane. Ko kuma idan yayanka ne yana da saƙo ma a can inda zaka koma zai ce ma to ka karɓo mun kaza a wurin wane kaza.

A mu mukan yi wannan kalmar mukan ce mata zafin nema baya kawo samu. To mu a hausance a hausawa mun fi gane cewa yanzu idan muka nema muka fita yau muka yi kasuwanci muka samu to za mu kashe abin da muka samu sai kuma gobe idan mun fita Allah zai bamu na goben. To kuma duk ranaku mukan ɗauke kamar wata rana haka wanda lokacin kuma zaka zo ka zauna da iyalinka ka zauna kuyi hira kuyi wasa kuka ɗauke su ku tafi zagayen unguwanni ko gaishe-gaishen iyaye ko gaishen ƴan uwa ko kuma wurin d'an wasanni na yara. To gaskiya mu a hausance dai bamu fiya yin zafin nema ba saboda mun san komai Allah shi yake yinsa kuma mukan ba lokuta da dama mukan ba iyalarmu lokuta da dama domin mu zauna mu wataya dasu.

Eh gaskiya idan na fita baƙunta irin a ce wai na je gurin mutane da ban san su ba, ban san su waye ba. Ni gaskiya ban iya haɗa abinci da mutane saboda akwai yanayin rayuwa. Akwai wata cuta da ake cutar hanta haifa tartis. To ni ko kofi ne ma naga mutum ya sha ban amfani da shi saboda haka ko da ka kunna ɗurar ruwa ka bani ka miƙomini in ban san ka ba, ban san waye kai ba, ba zan karɓa ba. To ni gaskiya ban da irin wannan abubuwan na karɓar hannayen abu na mutane. Duk inda naje raba abinci na, cokali na daban, filati na daban na abinci saboda kiyayewa da kuma tsaron lafiya. Kar mutum ya je ya ɗauko wata cutar da za ta dinga wahalar da shi.

A duk indai mutum babban mutum ne kuma yana da iyali, to dole fa ya tsara duk wani abu. Yanzu misali, idan mutum ace yana da mata biyu, yanzu kaga wannan idan ya kwana biyu a gid, ɗakin ta, zai tafi kwa, waccen ya kwana biyu. Shi ad-al'adar hausa, yanda addinin musulunci ya sharaɗa, duk da a haka al'adar hausa bahaushe take. Duk wani abu da zakayi dole ka tsara shi daidai da haƙƙi da Allah yace kayi, ka sauke na iyalinka. To yanzu idan ka siya waccan atamfa ja, ita ma waccen dole ka siya mata. Itama amaryarka ko kishi ko, ko, ko amaryarka dole ka siya mata ita ma jar atamfa. Haka zalika idan ka ɗinkawa ɗan gidan, uwargidan ka farin shadda, shima dole wancan shima ka ɗaura masa farar shadda. To, gaskiya mu mukan yi abubuwa sosai na tsari wanda dole ka basu cin abincin, ka ba iyalinka cin abinci na safe, basu na rana ka kuma basu na daddare. Sannan kuma ka samar musu da tufafin da zasu dinga saka wa to, mu gaskiya al'adar hausawa mukan kiyaye wannan haƙƙi tunda shara'a ce. Idan kuma baka sauke ba, to kaima kasan cewa ga abinda zai biyo bayanka na rashin samu da talauci.

Ah, eh kayayyakin gida yawanci gaskiya nakan zuwa akwai wani ƙaton shago a nan unguwarmu anan kusa da jan bulo a antau nan nake zuwa wani M Delight. Anan nake zuwa in se tunda shi gaba ɗaya duk wani abu da kake nema kawai su kayan miya ne babu amma a nan zaka samu su shinkafar ka, su macaroni su taliyar ka, su madaran ka, su sigan ka duk wani abu da ake buƙatar to gaskiya a nan nake zuwa in yi siyayyen duk wasu abubuwa da nake siyan kayayyakina. In kuma akwai kayan sakawa ne to nakan tafi chan kwari itace kasuwa na se da kayayyakin sawa a nan kuma nake siyo wa irin namu na al'adar Hausa, siyaduka, su, shadda a nan nake siya. Idan kuma irin magana ake ta kayan turawa haka to akwai kasuwar Sabon Gari nan nake tafiya in je in yi siyo. Sannan akwai kuma irin kayan dake-dake irin su kanunfari, su citta su kuma wannan nakan tafi kasuwar Kurmi su kuma da yake kasuwa ce tsoho shekara dubu ɗaya da ɗari biyar to wannan nakan nake zuwa kuma in siyo wannan kayayyakin ƙamshi da duk wani abu da kake nema na al'adar Hausa tsoho da sabo shi kuma yana nan a kasuwar Kurmi.

A'a gaskiya, gaskiya ni ban iya ruwa ba saboda baya ɗaya daga cikin al'adata ina tsoro. Indai ba irinna wanda aka ƙayyadeshi ba haka wanda ake cemai swimming fool shine nake shiga amma zan shiga wannan kuma nasan cewa idan natsaya bazan nutse ba saboda haka. Amma irin hakan inje wai ƙaton bakin ruwa wanda yake gudana inyi wannan in shiga ciki ni gaskiya inada tsoro ban iyayin saba.

A tsintsiya guda biyu nake amfani da ita. Akwai tsintsiyan laushi wanda ita ake share tayil da duk wani guri da yake tayil su ɗakuna da kuma falo su kuma su tsakar gida wanda inter lock yake su kuma wannan da tsintsiyar kwakwa ake amfani da ita wajen share wajen share, wajen share, wajen share tsakar gida. Saboda wannan gurin tsintsiyar laushi ba za ta fitar da shi ba dole sai ta kwakwa.

Nakanyi wasan motsa jiki haka kamar tafiye tafiye ko kuma wasan ko kuma na ɗauki haya na natafi wasan ƙwallon kwando na danasaba yi na koda yaushe amma maganiyar tafiyar da na ke idan ba zan je wasan ƙwallon wayan bazwa zan fito in ɗan saka takalmi na, na training, na, na motsa jiki sannan kuma in saka rigunan motsa jikina sai kuma in taɗa yin ɗan ƙaramin gudu haka in ɗan zazzagaya kamar kilomita biyu haka sai in dawo gida.

A haqiqa yanzu saboda matsalar da ake ciki yanzu ma kenan, mun taso mu 'yan cikin gari mun saba da mutane cikin amana da mutunci ka shigo cikin 'yan ƙauye yanzu ga bakin ciki, da rashin girmama manya, ga jakanta da rashin ilimi. To gaskiya dole akwai bambancin mu 'yan cikin gari idan muka fito waje. Idan ba 'yan cikin gari 'yan uwan mu muka haɗu ba sai mun ga bambancin tarbiyya, sai mun ga bambancin aa wani abubuwa, shi yasa kuma ba ma daɗewa a wuri idan mukaga guri bai mana ba sai mun ƙara canjawa.

Allah sarki, indai na ji ƙanshin abinci, ina dafa kawai mahaifiyata nake tuna wa. Mahaifiyata ta iya girki Allah ya jikan ta da rahama. Ita kawai nake tuna wa, ina tuna ta saboda idan tayi girki har yanzu in dai ba gidan yayyena mata naje ba, dai ba gidan yayyena mata naje ba, ba zan taɓa jin daɗin irin abincin da na ko'ina ba irin saboda su ne suke irin abincin mahaifiyata. Sannan sai kuma ni da nake dafawa, sannan duk san da na ji ƙanshin mai tabbas mahaifiyata ita ke na, ita ce mahaifi wadda ta fi kowa iya girki a duniya a wurina. Allah ya jikan ta ya mata rahama.

A gaskiya yanda ban fita aiki ina tare da iyalina muna wasa sannan kuma nakan kwanta bacci. Idan ya bacci na awanni haka sannan nakan saka wayata a abin alamun jirgi saboda kada wanda ya kira ni idan ina bacci ya tashi ni. Sannan kuma idan wani lokacin ne nakan ɗauki ƴaƴana mu tafi wurin kallon haka hawa doki da suke na yara da hawa motoci. Su ɗan zazzaga ya ko kuma je in kai su inda za su siyo su a askirim ne da kuma ɗan shawarma da su waye da su waye. To gaskiya ne mutum ne mai son zama tare da iyalinsa kuma in ɓata lokaci na dus sanda naga cewa ranar hutu nace nakan yi ta tare da iyalina.

A mukance mai shekaru gaskiya sun yi kyau kuma girma yayi daidai. Ba don komai ba idan ka duba mu wa'incan abun da ya isa har yanzu za ka gan mu tsofaffi na da ba su san su magi ba duk wani abu na maiƙo ko wani abu na cuta irin na gwangwani duk ba su san shi ba. Iya abincin su na gargajiya suke ci kuma shi yasa su ka fi mu kuma lafiya. Yanzu mun zama shan zaƙi ne, ciyeciyen abubuwan gwangwani masu chemical a jiki masu sinadari a ciki. To shi yasa kullum muke cikin matsala na wannan ɗin sa na rayuwar su. Sannan kuma za ka ga shi dai dattijo ne, dattijo ne babba. To za ka gan shi kullum a cikin kayan sa na al'ada na malam bahaushe doguwar riga kuma da hula ko kuma babbar riga da hula. Su basa wucewa wannan kayayyakin al'adun na su. Sannan kuma za ka ga zuciyar sa fes bai cikin matsala saboda me? Saboda baya bi irin ciyeciye irin nan mun yanzu na 'yan zamani.

A farin farko da na fara amfani na ke ji ta ai tun wajen shekara alif ɗari tara da dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da bakwai ne. Lokacin mu kan tafi har wani unguwa wata Berot road a nan za mu je mu biya cafe, mu biya kuɗi nera ashirin a bamu awa ɗaya mu hau mu dinga intanet in da shi. A lokacin kuma duk ba wayau kawai sai dai kai ta kallon hotuna, kana kunna bidiyo kana kalla a lokacin ba'a san an tsaya a aje a nemi kuɗi da su ba.

Ai dole wani rana idan aka ce wani abu da aka yi da zuciya ta takuntata. Kawai wani zubin sai naji hawaye na zubo min saboda abun da aka yi mun bazan taɓa manta da shi ba. Mahaifiyar matata ta kai ni kotu ta ce in saki matata. Wannan abun saida ya sani kuka da na dawo gida saboda an wulakantani kuma na tashi na gayama Allah, domin shine mai share min duk wata matsala ta na kuma gaya 'yan uwana su taya ni da addu'a. To Alhamdulillah kuma gashi muna gab da dai dai tawa da ita ta dawo.

Har yanzu a cikin wannan zamani an ci gaba, aikin gida ya fi komai sauƙi. Yanzu ba aikin nake muku ba za ku biya ni? To aikin gida ya fi sauƙi. Da kaje kana ta shiga cikin rana kana zagaye har indai kana da ilimi na bincike kuma kana da iyawa. To tabbas alherin da za ka samu in kana aiki a cikin gida ya fi ka fita waje. Yanzu idan ina ɗan trading na coins haka in ina taɓa, Alhamdulillah a hankali sai ka ga an samu, an samu, an samu wannan, an samu, an samu alherin wanda kuɗin da za ka riƙe ya ishe ka ɗanyi watanni kana amfani da su. To gaskiya aikin gida ya fi daɗi amma kuma yana da wahala saboda za a takure ka ace sai ka gama aikin awa goma a awa uku. To amma kuma yana da daɗi tunda za ka karɓa kuma alheri me yawa a lokaci ɗaya.

A raba abinci ai abune mai muhimmanci, kamar a musulunci kaga idan akace daka gina masallaci guda dubu gwanda kaciyar da lomar abinci ɗaya. To kaga ko mutane nawane idan sukayi sallah a dun masallaci ɗaya zaka samu lada idan mutum hamsinne sukayi da kuma wanda suke cikin gida amma aka ce lomar abinci tafi kagina wannan abun. To abunda akayi bayarwa tabbas abinci yafi komai, yafi komai daɗi. Sannan kuma aka rarraba abincine saboda yanayin cututtuka na zamani da suka shigo. Ba kowane yake yarda ya haɗa abinci dakai ba indai ba ɗan uwanka na jini ba ko wanda kasani bashida wata cuta a tattare dashi.

Mu 'yan kasuwa ne, ba mu sa uniform. Kayan gidanmu muke sakawa kuma mukan caccanzawa. Kayanmu na al'adar Hausawa su muke sakawa. Ala kullu yaumin muke amfani da shi saboda ba wai aikin gwamnati ko aikin wani kamfani ake ba domin a saka uniform. Da haka zaka ganmu kowa da wani babban riga da dogon riga, wani kuma da ƙananan kaya duk irin shigar dai da kake, amma an fi son ka yi shiga ta kamala domin duk wani baƙon ka da ya zo zai ga ƙimarka, ya ga darajarka idan ka yi shiga ta kamala kuma zai amince maka ka yayi kasuwanci da kai ɗari bisa ɗari.

Mu 'yan kasuwa kullum rahoto muke duba, kullu yau min. Idan muka tashi sanda sana'ar mu ta rahoto ce kullum, sai mu rubuta rahoto nawa muka samu, nawa muka ci riba, sannan kuma nawa za mu cire ribar mu. To kullum lissafin mu da muke yi, yaya muka sayi kaya har kawu waye ya zo shago, nawa za mu siyar, sannan kuma nawa ce ribar mu. To idan muka tashi kullum sai mun yi riba, yau an sa mu kaga 'yan yara ga naku, ku ma ka saka naka a aljihu, ragowa kuma a ajiye ko a je a siyo wasu kayan. To harkan mu muke shiya sa kullum muke duba littafi mu yi rahoton abin da muka sayar, mu tabbatar da cewa komai ya cika dabdab ga ribar da muka samu ga kuma in faɗuwa ce kuma ga faɗuwar da muka yi.

Kai babban abun da za'a tambace ko kuma a ce za'a, za'a tantance, za'a inganta a cikin yanayi na irin wannan rayuwa ko inci yanayin irin na wannan wajeje. Kaga mu unguwar mu suna da buƙatar a mai da su susance wa an riga an ci gaba a rayuwa. Kuma ilimi yana da muhimmanci. Yanzu yawancin mutane za su ji ma suna kalle kallen fina finai na wasan kwaikwayo amma ba za su tsaya su fahimci me zasiyi na gudanar da yanayin rayuwarsu ta yau da gobe ba. Yaya za a yi su tarbiyantar da 'ya'yan su? Yaya za'ayi su cin ma wani buri na rayuwarsu? Yaya za'ayi su ƙirƙiri wani abu da zai cigaba da rayuwar su, ya cigaba da unguwar su, kuma kuma ya cigaba da garinsu ko kuma yanayin yanda suke ciki amma duk mutane saboda rashin wa'ƴannan irin manhajoji da zai dinga koya masu irin wasu sana'o'i na hannu na dabaru da ake yi akan irin haka kamar yanzu wannan voice da muke muku da ace akwai wani kamfani da zai zo haka ya ce to kowa zan dinga biyansa idan ya ɗauko maganarsa a cikin wannan unguwar zan dinga biyansa nera ashirin ashirin. Da gudu mutane za su koma gida su dinga cewa nine Lado ɗan gidan wane ɗan gidan wane jikan wane. Su ce to ga shi na kawo maka bani. Ko na tura maka ka gani? Eh na gani to bani. To yawanci rashin samun wanda za su jajirce mutane kullum idan ka wayarwa da mutum hankali yakan zama mai ilimi ne. Amma idan ka ƙyale mutum sakakka shi kuma zai zamar da kansa sakakka. To mukan muna so a ce irin a ce akwai manhajar da za'a ƙirƙira wadda zata koya mutane yaya ake zamantakewa ta rayuwa. Yaya ake tarbiyantar da 'ya'ya? Yaya ake tsarin haihuwa ne? Yanda Allah ka ce za ka iya sponsoring idan ka ɗauki yaro ka haifa za ka iya ci da shi ka sha da shi ka tarbiyantar da shi ka kuma koya masa sana'a ko kuma ka ɗaura shi a hanyar da shi ma zai tsaya a kansa. Yanzu babban problem ɗin muke fuskanta a rayuwa shine, mutane ne sai haihuwa suke barkatai in kuma suka haihuwa barkatai, su kasa tufatar da yaran, su kasa ciyar dasu, su kasa tarbiyyantar dasu to idan kazo ka ɗauke su, ka kaisu wannan abun, sai kaga yaran su kuma sun zama wasu irin mutane, wanda a rayuwa sai ka rasa meyake damunsu, ba dan komai saboda sunyi missing ɗin wannan tarairayar da akewa yaro tun yana ƙarami. Yanzu uba ne a wani yanayi sai ka ga ya je ya ɗauki ɗansa wai yana shekara bakwai ko shekara goma sai ya ƙyale shi wai shi zai samo wa kansa abin da zai ci. To yaro ya futa bai ci abinci ba in ya ga na wani ɗauka zai yi. Ko kuma idan ya je wani ya ɓata masa rayuwa ya biya shi kuɗi. Ko kuma ya je ya shiga cikin wa'ƴansu mugayen abokai su koya mai wata munnnar ɗabi'a. To da za'a yi manhajar da zata dinga wayarwa da mutane kan irin illolin wannan abin da yake faruwa na sakin 'ya'ya babu kyakkyawar tarbiyya babu kyakkyawar kulawa da tabbas za'a samu kyakkyawan cigaba a cikin wa'ƴannan unguwanni da muke ciki. Domin babban matsalar da ake fuskanta ko duk wasu mutane da kuke gani masu tada zaune tsaye da kuma masu ɗaukan mutane da ake ce masu kidnappers su nemi kuɗi a ba su kuɗi. Duk daga ina ya fara? Rashin ilimi ne da iyayensu suka watsar da su. Yanzu sai ka ga yaro ɗan ƙarami wai an turo shi daga wani gari ya zo wani gari ya zo nan garin wai ya zo neman karatun ƙur'ani wanda fa idan a gidansu yake a kusa da mahaifinsa zai iya wannan karatun ƙur'anin. To babban matsalar da ake fuskanta shi ne rashin wayewar da ba'a samu wanda za su wayar masu da kai. Da ace da akwai wata manhaja yanda suke wannan wayoyi na android dukkan su yawancin su ko ƴaƴansu suke dashi. Akwai manhajar da za a ce masu ayi dole kowane ma'ayen mutumi ya samu, ya samu, ya samu, ya samu wannan abun to gaskiya za'a ci gaba. In dai wannan manhajar da za'a sami yanda za'a yi tattalin iyali da yanda za ka zamantakewa ta aure da yanda kuma za ka kula da tarbiyyar ka da an samu cigaba sosai a cikin yawanci yanayin wannan guri da nake ciki.

A ina tafiyan ƙasa sosai da sosai. A'a akwai lokacin da na ce bari in gwada wani abu. Saboda ka san ta wannan tafiyan ƙasa yana ƙara lafiya. Yana kuma rage kitse, yana kuma sa zuciya ta dinga aiki sosai. Sannan gaɓoɓin jikinka sukan samu duk abin da suke nema. Malam wato da na hau hanya daga nan dorayi na ce bari in shiga cikin gari can ƙofar mata. Na taka a hankali a hankali na fita bakin titi. Ina tafiya ina tafiya ni kaɗai ina tunani a zuciyata. Na ga mai mota ya wuce, na ga mai a daidaita sahu, na ga waye wani mai mashin idan an gan ka a tsaye, "Ai a zo a rage ma hanya ƙasan da yake Hausawa akwai karramawa." Indai suka gan ka suka gan ka na tafiya na ce a'a a ƙyale ni. Eeh dan wannan nake dan training nake yi. Ina so in ƙara sa. Sai da na zo wata unguwa ana ce gadon ƙaya. Ba sai na ji ƙafafuwana sun riƙe ba. Sai da na tsaya na huta tukuna. Bayan na huta na ƙara tafiya na ɗau hanya daga gadon ƙayan nan ina zuwa wani wata unguwa da ake ce mata Sabon Titi. Kawai naji ƙafafuwana suna rawa. Amma na je na tsaya a wani shago, na samu ruwa na sha, na wanke fuskata. Sannan kuma na ɗan huta nan ma sai da nai kusan minti talatin. Daga na ɗauka ina ta tafiya, ina ta tafiya, ina ta tafiya. Ina zuwa dai dai masallacin Juma'a na cikin gari. Sai nace kai ai tafiyan nan ba za ta yiwu ba ƙafafuwana gaba ɗaya har sun fara ririkewa saboda wani saboda wannan tafiyar da nai. Kawai sai na ce to ai yanzu tunda an zo ƙofar ma to bari ai wannan ina tsaye sai ga wani ɗana ya zo wucewa a mashin yace, "A baba ina haka?" Na ce wallahi na ɗan yiwo training ne tun daga gida da fito. Me yasa za ka yi haka so kake ka sami matsala na ce babu komai. Kawai sai na ɗauki. Sai na ce to bari in hau bayansa sai yaron yace min to "ai baba da dai zaka daure kana dariya ai tun da ka ƙaraso nan ka daure ka ƙara sa." Na ce kai anya kuwa tafiyan nan za ta yiwu. Ya ce baba ka daure ka ƙara sa. Amma kuma da na gama ina cewa to shi ke nan. Na dandala na dandala a hankali ina tafiyan nan. Ina zuwa gaban masallacin Juma'a a wajen wata kasuwar masu wannan. Sai naga wani abokina a fakai ce saboda ƙafafuwan nawa har sun fara nauyi. Sai na nema guri na zauna mu kaɗan yi hira da shi na dan sha ruwa. Sannan kuma na ɗauko na zuwa na nutsuwa. Ina wuce masallan asibiti. Sai na ji ƙara jin cuwa tana damuna. Amma saboda dauriya irin tawa sai da na ƙara sa har cikin ƙofar mata. To gaskiya al'adata ina son yin irin wannan tafiye tafiyen na ƙafa. Yanzun ina da mashin amma haka wani zubin idan zan fita nake ajiye mashin din inyi tattaki zuwa titi a ƙafa. Ba don komai ba saboda in samu in yi training. In motsa jikina saboda in samu wannan kitsen ya ragu. Tunda wani zubin ba ka fita kasuwa wata rana kana zaune a gida ka fara nauyi ga jiki ya fara girma. To wani zubin training ɗin idan ka gama kawai sai in ji zuciya na yana bugawa sosai sosai sosai sosai in nayi. Amma ina farawa idan na yi yau na yi gobe sai in ji sab yasa wani zubin nake? Tun zan tafi training ma na zan tafi motsa jikina na na ƙwallon kwando. To tun daga nan, ɗaurayin nan haka nake ɗaukan ƙafa. In je har BUK tsohon ɓangare. Ɗan ƙohin ɓangare na BUK inda muke buga ƙwallon mu. Hanan nake zuwa. Amma kulliyomin haka nake shan wannan wahala. Na tashi in ya nan in yi wannan. To ni ba na ganin ta wahala tafiya saboda wahala tana ɗaya daga cikin abin da aka ce ko da idan ka kai wasu shekaru, ya zamanto cewa kana samun wannan aah tafiyar a cikin kwana. A ce a cikin kwana ɗaya ka yi ta minti goma sha biyar. Saboda tana da mahimmanci sosai kuma tana ƙara lafiya. Tana kuma warware duk wasu ƙofofin jini da suka daskare yayin da ka yi wannan tafiya. Domin zama yakan haifar da yawancin daskarewar wasu ƙofofin jini. Wanda kana cin abinci ka zauna ba ka je ka dan zagaya ba ka ci abu me maiƙo, ka ci abu me zagi, ka sha alewa, ka yi waye. To duk abubuwan da kake haɗawa haka za ka zauna ka gansu sun daskare a jikinka. Babu abin da suke yi. To shi ya sa ko yaushe nakan zamanto cewa ina zazzagayawa. A safiya idan na tashi na kan yi tafiyar minti goma sha biyar zuwa ashirin a ƙafa domin in samu in in don samu ingantaccen lafiya. Kamar yadda masana kimiya na lafiya suka ce tafiya awa tafiyar minti goma sha biyar tana dan ƙara wannan tana ƙara lafiya.

Aa kowane gida za ka ga akwai abubuwan da suke ƙarewa, kaga a gidana Maggi. Nakan sayi jaka saboda muna yawan zuba Maggi a miya. Idan za a ci wake da shinkafa, idan za a yi du wani abu da ya danganci Maggi, mukan zuba shi da yawa saboda yafi ɗanɗano. To Maggi yakan yi saurin ƙarewa kuma akan sai da shi kowace jaka nera wajen dubu ɗaya da ɗari biyar haka a kowace jaka, sannan sai sabulun wanka. Shima a gidana yana saurin ƙarewa. Nan akwai lokacin da muka tafi rigima da mai ɗakina na je na siyo sabulu. Almost wajen dubu ɗaya da ɗari biyu irin babban ɗin nan wanda ake ce mai na iyali, to na syo shi kawai tana wanka a cikin, tana yi wa yara wanka a cikin banɗaki. To sabulun nan ya faɗi sai ya zama cikin inda ake tsugunna ayi bahaya. Kawai baiwar Allah nan sai ta zuba ruwa ta kora shi. Ni na shiga irin banɗakin nan zan yi wanka kawai na tara babu sabulu. Na sako kayana na fito na ce ina sabulu, wai buɗar bakin baiwar Allah nan matar nan tawa wacce mun ta yi wai ai wannan sabulun ya faɗa cikin inda ake yin abun bahaya. Ni kuma gaskiya bazan iya saka hannu na in ɗauko shi ba, shi yasa kawai na tura shi da ruwa ya tafi, nace sabulun fah yau ɗinnan fa na sayo shi amma kuma kika zo kika ɗauka kika tura shi haka, meyasa zakin yiman haka? Meyi haka? Baki san darajan kuɗi ba? Ko baki san zafin nema ba? Ku mata baku da tattali. Na dinga mata masifa dai na dinga mata masifa, to wannan shine dai yadda muke yi a sabulu. Gaskiya sabulu yana saurin ƙarewa a gidana saboda kullun sai an yi wanka da shi. Ina lura dashi kullum sai an yi wanka da shi wasu da safe yara wasu da daddare. Ko ni da safe ko da daddare ko ita da safe ko da daddare. To sabulu yana yankewa bayan kuma maggi sai kuma madara da shayi, su kuma waƴannan kaga ana shan su koyaushe. Wani zubin ni ma abi cine na shan madara. Ana saida madara wajen dubu goma sha ɗaya da ɗan motsi ita kuma suga ana saida shi dubu ukku, haka dubu biyar da ɗan motsi shi kuma. To a haka amma nake sakawa nake siya ba don komai ba saboda a gida ɗin. To amma kuma saboda yawan amfanin da ake yi da shi. Ko da ka lissafa zai kai lokaci kaza sai bai kai ba. Ba don komai ba saboda tunanin cewa wannan lokacin zai iya ba zai iya kai ka wannan abun ba. Ba zai iya kai ka wannan lokacin ba saboda yawan amfanin da ake da shi. Wani zubin za ka ga mutum ma ya tashi wai kawai sai ya ce ai shi in ya sha shayi da safe ya gama to amma a zuwa rana ko dare sai ka ga da rana ya ce kai yunwa nake ji ba a gama abinci ba barin haɗa shayi, a ɗibi madaran nan a zubda a sha sugan nan a ɗan karkaɗa milo a ciki a sha. Can kuma dare ma idan aka ci abinci aka gama ƙawai sai ka ga yana kai a sha'awar shayi nake sai a ɗauka a ƙara sha. Saboda mu jinin Larabawa ne muna da yawan son shan shayi. To haka zakai ta gani akwai sannan kuma akwai gas na girki, wannan shi nafi tsana, ana ɗura shi wajen dubu ashirin da motsi. A kg mai girman sha biyu da ɗigo biyar. Ana ɗura shi a dubu ashirin da ɗaya da motsi. To wani zubin abun da na tsana shine gas, domin shi ƙarewa sa shi matsalar gas ba zai nuna maka zai ƙare ba. Ba wai alama bace ba da zakace ka fahimta ga shi ya zo. Sai ka ɗora girki tana can girki ya zo girki yana gabda dahuwa kawai sai ya ɗauke. Ku kuma in baka gidan, in baka gidan ana girkin kawai sai ka ga waya sai kaji ance maka ina gajiya ba gajiya gas fa ya ƙare yaya za a yi. To fa du abun da kake haka zaka haƙura ka ɗauko ka dawo gidanka ko ka ɗaukan musu gas din kaje ka ɗuro musu su ci gaba da amfani da shi. To du abun da yake da ruwa wannan kayayyakin da, da, da madara, da suga, da Maggi, da gas. Wa innan abubuwan su ne sukan yawan ƙare nan kuma koyaushe sai mun nemi su don yin komai a cikin gida. Amma kuma sukan ɓata rai yayin da suka ƙare ba ka sani to bai ka siya ba.

A hagu zuwa biyu su mukan nuna wa baƙo, duk sanda yazo garinmu Kano. Domin gari ne ɗaya shahara shekara dubu ɗaya da dubu biyu da motsi ma zance maka. Ya kafu shekara dubu biyu da motsi. Saboda haka gari ne mai albarka. Gari ne mai tarihi. Na farko mukan nuna wa baƙo inda ake ce mishi marna. Murna wani guri ne da akan yi rini na kayayyaki wanda shekaru lokacin babu wani abu na kamfani ko wani abu a'a, lokacin ake rina kaya a canja musu kala su koma kalan blue su kuma zama masu irin ratsi da fari irin da ake ce mishi, ake ce masa mai ratsi. To idan kaje wannan murna, mu kan nuna musu yanda ake zuba wannan toka da kit da wani abu kintse suke ce mushi su haɗa, su zuba da kuma wata kala da ake zubawa ake dandanƙata ta gari a zuba a ciki. Sannan kuma ga yanda suke ɗaɗɗaure kayan da zare wanda idan ya tashi zai bada wannan adon na wannan da ake zaka ganshi zane zane na fari a ratsin wannan blue. Wanda yawanci muke ce masa kalan kampala. To a hakan suke wan. Idan muka tafi kuma bayan mun kai shi murna, mu kan ɗauki mutum mu kai shi masarautar Kano. Masarauta ce da ta shekara dubunnai a tarihi na rayuwa. Wanda tukunya ainihin kanawa suka fara, ƴan gidan dabo suka gama sannan kuma fulani suka zo su karɓa. Masarautar Kano ta shahara wajen iya hawan doki a duk duniya. Dan duk kowa ya santa, ya san masarautar Kano. In dai shiga ce ta sarakuna, da zubi da kuma raya al'ada ta malam bahaushe. To tabbas sai a Kano. Domin idan aka yi hawa, dubun dubatan mutane daga ƙasashe ne sukan zuwa. Su kalli wannan hawa da maƙwabtan ƙasashen mu. Sukan tahowa domin ba don komai ba hawan yana burge su. A ciki akwai wasu ƙofofi da sukan daɗe kowa yakan san su. Kuma yakan zuwa. Akwai ƙofar kudu wanda duk inda ake hawan daushe da hawan nasarawa. Hawan daushe anan a kan yi wannan hawa. Sannan kuma mutane sukan taru sosai domin su ga wannan hawan daushe. Shi wannan hawan daushe yakan ɗauki sarki ne ya fito. Idan ya zagaya zai je gidan mahaifiyarsa ya gaishe ta. Idan ya gaishe ta zai ƙara biyo wasu kuma titunan daban ya dawo cikin ƙofar wannan kudu, wannan ƙofar kudu anan kuma zai tsaya. Sannan duk wasu hakimai da dagatai da kuma tsaranan sarakuna da suke ƙarƙashinsa za su dinga sukuwa a dawakan su. Suna goshewa hatta turawa sukan fakewa suzo su kalli wannan abun. Badan komaiba yanda ake gudu. Sannan kuma akwai wani sarki da ake ce masa sarkin bindiga. Shi wannan sarkin bindigan, idan ya zo ya haƙa rami zai zuba wasu irin sinadarai na bindiga a ciki. Idan ya zo ya kunna wuta za'a yi layi. Zai kaji daram daram. Akwai lokacin Allah ya jiƙan rai shugaban ƙasar Libya Gaddafi da suka zo da shi da shugaban ƙasa lokacin na General Sani Abacha. Ina zaune a wurin ina gurin lokacin da aka yi wannan saka wannan bindigar. Da yace durrum ɗin nan duk jarumta ta Gaddafi Allah ya jiƙan rai sai ɗaya firgita. To duk jarumtarka idan wannan tsaurin bindigan yanda ka ji ƙarar bom haka yake tashi wannan abu. To idan aka gama wannan abun aka gama sakin wannan bindiga sai kuma hakimai su dinga zuwa. Hakimin tsanyawa, hakimin ƙiro, hakimin dawakin kudu, hakimin sarkin ƙaraye duk haka za su dinga tahowa da gudu. In suka zo sai su miƙa mai hannu. Sai su gaishe shi kuma sai suyi gaba sai su fita. A haka za aita yi dik sai har ta wannan garin sun tashi. To bayan mun nuna wa baƙo wannan hawan daushe sai kuma a tafi sai kuma gobe sai a kuma yi masa hawan nasarawa wanda ake tafiya gidan gwamna. Shi kuma anan mukan aje shi a cikin unguwarmu ta ƙofar mata kusa da wannan murna ɗin. Anan zai zo shi kuma sarki idan ya je gidan gwamna ya dawo zai biyo ta gidan gwamna ya biyo ta bayan gidan gwamna ya biyo ta su fage sai ya shigo ƙofar mata. Wato idan ka kalli wannan hawa da yanda tsarin yake, da yanda tsarin tufafinsu yake, abune mai ɗaukar sha'awa. Duk wani baƙo dole abun ya burgeshi saboda al'ada ce ta cikakken malam bahaushe, da yanda suke shigar yaƙi, da yanda suke saka sulken su da yanda suke abubuwan su. Wannan yana kan burge duk wani malam bah. Wani baƙo idan ya shigo cikin garin Kano. Domin me? Muna alfahari da wannan masarauta tamu ta Kano. Muna alfahari da al'adunmu na Hausa. Sannan mukan ɗauki mutum mu kai shi gidan mutan ɗa. Anan zai ga irin sarakunan da aka yi, da rigunan da suka saka, da irin abubuwa da aka yi na mutanen da, irin ƙatuwar randa da suke amfani da kuma irin.

Ai gyaran, gyran mashin yafi sauƙi fiye da gyaran mota. To, idan na tafi gyaran mota, na fita ne amma fa ban san lokacin dawowa ta ba. Dayake dayawancin motocin da na yi Honda ne to suna da dan matsalar ƙafafuwa. Idan na futa tin safe, akan je za a sa ke shag zoba, za a cire tayoyi, za a cire shag zoba, za a cire shag, idan aka cire shag za a cire, za a cire, za a cire boljet a je a gyara su. Za a cire ƙafafuwan, wani abu da ake ce mai a cikin shag yake. Na manta sunansa. To wannan shag ɗin shi kuma yana saurin mutuwa. Kana yin kwana sai kaji yana ƙara to kuma idan kalli ba ka gyara ba, bata rana kana tafiya, motan nan zai fi ce. To za ka gyara shi, za ka gyara, za ka gyara wannan boljet din su kuma dayake suna cinyewa saboda shiga yanayin ƙaramin garin Kano da kuma yanai cinna dillungunan mu akwai fazazzabi, da kuma tudu da kwari. To wannan shigar da ake yakan sa waɗannan boljet boljet ɗin, duk suyi faffashe. To sai anje an ƙara siyo wasu an ƙara hadawa. Sannan shag ɗin shi kuma ya yi saboda kwane kwane da muke da sauri. Ka san Honda, to ita kuma sai mu dinga, sai dinga ƙara. To idan aka je sai an cire akwai shag din guda biyu, na ciki da na waje. To wani zubin idan na tashi na karsi gaba ɗaya pamfilisa, to sai a saka musu na ciki a waje. A ƙalla ba ƙasara ba saka shag ɗin ma kawai aka ɗauki awa biyu ana ƙoƙarin zura shi a saita shi. Sannan idan an gama saka shi, sannan kuma shag zubar idan ta yi ita kuma sifirin ɗinta wani zubin yana, yakan karye ko kuma yayi sanyi wanda idan ka shiga galan ba zai dinga fitowa ba. To shi ma sai an kwance ta an saka sababbin sifirin ɗin an haɗa sannan kuma aka ƙara yiwa motar tudu. A sa mata wasu cuku a sama na, na, na, na bushing. Shi kuma idan aka saka wannan junan na sama shi kuma sai motar ta ƙara tsayi. Yanda koda ka shiga cikin wannan gargarar ba za ta dinga dukan maka ƙasan inji ba ko ƙallo ƙasan mota. To idan aka gama wannan abu a tara ɗa ba ka mai da shag zuba aka saka shag ɗin sannan kuma a yi, a yi amfani da wannan bushing bushing ɗin da boljet boljet ɗin da sukayi zai kuma a mai da sabobbi su kuma a haɗa su. Idan aka haɗa sannan kuma aka ɗauki motar a tafi gurin alignment. Idannaka tafi wajen alamen shikuma anan za'a seta wajen tayoyin da aka tattabasu yan da idan ka saki sitiyari bazai dinga tafiya bangaren hagu ko dama ba zai tsaya a tsakiya shikadai ma basai ka rikeshi ba to idan aka gama gyarawa sai a tafi. Sai kuma mashin, yi kuma mashin gaskiya simple ina ganin shi yawancin aikinsa mai sauƙi ne. Matsalata da mashin shine daman lena wato birki na baya. Shi ne saboda yawan taka shi da ake da kuma riƙe shi da ake yana saurin cinyewa. To shi yasa muke amfani da shi idan na je za su kwance tayar baya za su sauketa. Idan suka sauketa sannan kuma za su siyo sabuwar lena. Idan lena ba ta cinye ba tun nan. Idan ta ci, idan bata cinye ba da ragowar ta to sai aka mata wani abu da ake ce masa parking ma'ana ciɓu. To sai a ɗauko wasu ƴan ƙarafuna irin na kacan nan da ake cirewa sai a sassak buɗa ta sai a shirya su a yi ke jikin wannan, jikin wannan gurin jikin, jikin inda yake murɗawa ya bada wannan sai a shissiriya su a gurin sai kuma a mayar da sifirin ɗin a matse shi sai a mai da ita sai a tuna da hannu a gani. Eh yana fita yana dawowa, yana fita yana dawowa baya maƙalewa saboda idan yana maƙalewa zai iya haddasa maka yin hatsari a kan hanya. Idan ya maƙale in tayar za ta yi, ta ƙara da jefar da ka giji ciwo. To shi yasa ake saka hannu kafin a mayar, a jibjiga, a jibjiga, a jibjiga. Idan an jibjiga sai kuma a ɗauka sai a mai da ita a zuba mata bakin mai domin tafi laushi sai a mayar. Idan aka gama aka ɗauri aka mai sai a mayar da tayar lena ciki. Idan aka buga ta ta shiga ciki sai kuma a dawo a zura wani ƙarfe, wani sanda shi kuma wannan shine nutin da yake riƙe tayar sai a zura a tsakiya tayar a zura a jikin ƙarfen sai kuma a mayar sai a saka noti a ɗaure dasu sai ka ɗauko sai kuma a dawo sai a jawo shi kuma ainihin abun da yake ƙarfen da yake janyewa ya haɗa shi kuma tayar da birkin, a, a, yi, matakin da birkin sai a janyo sai a zura sai aka ɗaure shi sai a saita shi sai kuma a diddiga bakin mai kaɗan shikenan sai kuma a yahau ayi testin aga cewa, eh wannan yayi ba matsala yana takawa ya dawo. Sannan kuma idan ka zo takawa wani zubin yana maƙalewa shi yasa ake wannan ta gwajin a gani idan ka taka ba zai, ba zai maƙale ba zai dinga dawowa da kansa. To idan aka tabbatar da cewa.

A yanzu al'ada ce ta zo ta irin zamani. A da lokacin da ake yin irin biki na mutan da wani zubin amaryan ma, matar da zaka aura ma ba ka taɓa ganin ta ba. Kawai kiranka za ka yi ace an ce an ɗaura maka aure da wance. Ka je ko kuma a kirawo ka, baka nan ka yi balaguro a ce maka an maka aure da wance. Sannan kuma su kuma mutan da suna da wani abu guda ɗaya. Yayin da aka haifi yaro ma yana ƙarami, ya fara ɗan girma sai aka haifi wata z'a ce a to wannan in Allah ya yarda ke ce matarsa. To kuma wannan alƙawarin fa da suka yi irin na mutan da ba sa canja shi ba sa taɓa canja shi, sai ka yi girma, ka nema, ka girma, ka na tunanin ka waye kai, ba za ka auri wannan ba. Sai a da ace maka, "I, tawannan matar da aka yi maka alkawari ita ce kuma wacce za ka aura." Kuma saboda iyaye sun yi magana, ba ka isa ka canja ba dole sai dai ka haƙura ka aure ta. Sannan su kuma aurensu gaskiya babu yawancin abubuwa irin na yanzu. Za ka ga su aurensu abu ne me sauƙi kawai. Idan an haɗu kamar mutum goma, mutum ashirin cike nan a zauna, a shafa fatiha, a ɗaura. Babu wani biki na an yi ganguna, an yi waye, an yi waye. Amma fa a yanzu, yayin da rayuwa ta canja, biki yakan zamantowa wata irin bidiri ne na biɗeɗeriya. Yanzu ka ga idan aka tashi da farko, in an kawo kuɗin ya gani anaso, an yi komai. Idan aka zo za a fara biki, iyaye su kuma gaba ɗaya da 'yan uwa da waye za su tare a gidansu amarya. Kamar shaura kwana sati guda a fara biki ko saura kwana biyar a fara biki. Idan aka fara ana yi ɗaya, biyu, uku ana farawa. Idan aka zo ranar kamu, to ranar aka fara biki. To su kuma duk iyayen amarya, iyayen amarya, ku na ɓangaren babarta, ku na ɓangaren babanta haka za su zo su sakota a gaba, su ajiye ta, ai mata lalle. Idan aka yi mata lalle, ai mata wannan ƙunshi. Idan aka yi mata ƙunshi su kuma wa'innan, su kuma iyayen ango, yayyensa maza ne, yayyensa mata su kuma sai su zo da turare, su kuma sai su fesha mata. Shine anyi wannan kamu to ranar Alhamis shi kuma, shikuma ango namiji kenan, ze haɗu dashi da abokansa sukuma a wani guri haka, su kuma se 'yan uwan amarya su taho su kuma su zo ko na ango yayyensa mata su kuma sai su zo sai a feffesa turare, sai a ci abinci, sai a tashi. Sannan kamar aka tashi shi kuma sai wata ake ce mata dina. Wanda su kuma yanzu iyaye, iyayen amarya su kuma suke yin wannan abun. Sai su haɗa da 'yan uwansu zalla na gari ka za da unguwa ka za da waye. Sai a nemi guri a kama, sai a zauna. A nan za a ci kayan daɗi. A nan za a yi girki, a sa kuma kiɗa. Ai ta rawa tun daga irin bayan ƙarfe la'asar ɗinnan akai har ƙarfe goman dare. To idan aka gama shi kuma ango washe gari, shi kuma sai ya je shi kuma sai ya haɗa nasa fati. Shi kuma da shi da amarya ake kira iyakacin amarya da ango. Su kuma samari da abokan ƙawayen amarya da kuma ƙawayen ango. Iya su zalla babu tsofaffi. A nan su kuma za su zo su cashe, su yi rawarsu irin ta samari saboda babu manya a gurin. Idan aka gama wannan abun sai kuma a dawo ranar da za'a ɗaura aure. Idan aka ɗaura aure ango yazo masallaci aka ɗaura aure sannan zai ja abokansa da iyayensa da 'yan uwansa yayye maza duk gaba ɗaya iya maza zalla sai a tafi wani guri shi kuma sai a zauna. A nan za a ci abinci, a sha lemuka shi kuma shine ake ce mai walimar ɗaurin aure. Yayinda aka gama wannan walimar ɗaurin aure, su kuma zasu tafi gida su zauna angwaye, a cire babban riga a sha iska. Sannan su kuma can gidan amarya su kuma a lokacin bayan an dawo daga ɗaurin aure a nan su kuma su ma za su dafa abinci su taru su kuma 'yan uwansu maza da suka yi, suka yi wannan auren suka ɗauro, suka karɓi wannan auren sannan su kuma su ba su wannan abincin su ci idan suka ci sannan se kuma a fara raban goro shi kuma baban goron da aka yi ga sai su rarraba kuma sai a ƙulla sai a ajiye shi. Sannan sai kuma su kuma mata su ƙara haɗuwa iya manya manyan mata da 'yan mata su kuma a nan za a haɗu a ɗan ƙara cin abinci zuwa ƙarfe biyar. Sannan kuma za'a ɗauki amarya, shi kuma ango sai ya turo da motoci sai a ɗauki amarya sai a, sai a, sai a kai ta gidan miji.

Eh tabbas ina koyan wasu yarirrikan, amma yarikan ne idan akace ba Hausan taka bace da ka taso kayi ta ba za ka-- zai ba ka wahala sosai wajen koya kuma yakan ba ni wahala sosai. Na fara koyar wannan Barbanci, inda suke wa, a yi ye yi? Sai ka ce a yi ma ba. Ya ka ke? Lafiya lau. Ndaro leni min? Ina za ka je? Lele, lele kasuwa ko lele, lele fatu. Zan je kasuwa ko zan je gida. Lele fatu shine gida. Lele kasuwa kuma nine zan je kasuwa. To, ahaka ni dai na ƙasa ganewa. Kai ba zan gane ba saboda ka san wasu zubin idan wasu suna yare suka basa so wani ya koya ba don komai ba. Sabo da idan ya koya zai ringa sanin me suke tattaunawa. Ahaka fa aka tashi akwai wanda na ce ku koya ɗan fulani shi ma ya fara koya mun. Aura jam, jam ƙalau, tashobi, tabon kiɗe, mi'andi sarai sarai ko miƙyalace da gangan. Kaifa, kaifa wannan, ah, ga sunan dai ni na mun manta su. To magana ta gaskiya yare ni dai in dai ba yarena na Hausa ba, sai kuma wanda yake biyo baya Turanci. Wasu yarukan gaskiya sukan bani wahala wajen koye. Kuma sannan su kuma masu yarukan sukan yi mugunta wajen koya maka. Ba don komai ba idan suka san yin munafurci ko kuma suka san yin magana ta sirri tsakaninsu, basa son ka ji maganar saboda kar ka gane me suke nufi. To shi yasa kwata kwata ban fiya, ban fiya shiga irin waɗannan so koyan yaruka ba saboda wannan matsalar ta mugunta da kuma ɓoye lamari abin da ake ciki. Shine.